Tuwo da miya abinci ne da ake cin shi musamman domin ƙarin ƙarfi a jiki da kuma don daɗin ta. Tuwo suna nan akwai tuwon masara, akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon alibo, akwai kuma tuwon dankali. Duk waɗannan tuwo suna da daɗin su kuma akwai tuwon gari. Kuma miyan suna nan kala kala domin akwai miyan kuka, akwai miyan ganye, akwai miyan karkashi akwai kuwa kuma miya daban-daban da ana kan ci. Domin dalili haka, domin a dinga canza miyan da kuma ko wane miya da aikinsa a jikin mutum. To tuwo muna kan cin shi, kuma dare kafin mu kwanta a wani lokaci ko da shike ba ko wani rana ba. Ta dalilin haka muna kan cin tuwo da hannu don daɗinsa dalilin inka ci tuwo da hannu kana kan wuce kuma kana kan ɗiba da kyau. Ka haɗa shi da miyan ka samu ka ci, in ka samu an haɗa maka tuwo da miya mai kyau kana jin daɗin cin sa. Dalilin haka muna ci tuwo kuma tuwon shinkafa ya fi wucewa da miyan ganye. Tuwon sokwara kuma yana wuce shi ma da miyan ganye. Domin in ka ci tuwon shinkafa da miyan kuka baya kan wucewa. Amma tuwon masara inka ci da miyan kuka yana wucewa.

Da da na ci da mutane suka ji da aka bamu da ana kan saye, ana kan bayar da kaya da min asamu. Shine ana kan amfani da shi kamar kuɗi. Dalili kuwa kai ya kaɓar da masara ka kaiwa dawa, da ana kan yi shi kamar a bayar ne ka bayar da wani abu a baka wani abu. Kafin aka zo lokacin kuɗin da aka zo ake cire ne su sifa, su, eh, ƙarfe. Wancan kuɗin shi na dinga amfani da shi, ana kan ce da shi coins. Wancan ne ya zo ya fitar da gaba ya kai fara aiki da shi kuma ana kan amfani da shi a kasuwa, shaguna da kuma a, a unguwa. In za ka shiga mota, ka biya kuɗi sai a saka shiga. Ko in kina son abu, za kaɓar da kuɗi sai a baka kuɗi yana kan canzawa because kuɗi yana kan canzawa dalili kuwa shine kuɗin, yawan kuɗin ka bisa abun da kake so. Da farashin abu a kasuwa daban da farashin wani abu. Mas-- eh, misali in kina da dubu ɗaya ba ka iya ka saya mota da shi ba. In kina da kuma miliyan ɗaya ka iya ka saya gida da shi. Wannan shine yawan kuɗin da kake da shi da amfanin buƙatar kuɗin da kake ɗauke da shi. Kuɗi na da kyau a rayuwar mutane because in kina da kuɗi kana kan biya buƙatanka.